Wai yaushe nike wanka? To batun maganan wanka, ai wanka tsafta ne. Ya kamata ace mutum yana wanke kullum kafin mutum ya fita. Ai wannan lokaci ne. Salamu alaikum. Ah, to kafin mutum ya fita, me ya kamata yayi, yayi wannan wankan? Ai wannan dole. Ba wai mutum zai fita haka nam ba, ace wai, oya wannan mutum ga abin da yake yi baya wanka. Ai wannan ba, ba magana ba ce. Ai ba, maganan wanka ai ba ƙarami abu bane. Kagan waɗansu wallahi basa wanka, da sun tashi da sassafe sai su gaya ma wai suna a, a akwai, akwai iska haka. Akwai ya ana ruwa. To wannan bai zai sa su sai wanka ba. Ai wannan ba hujja bane. Duk wanda bai yi wanka ba to ai wannan mutum yaya kamata a kama wannan mutum wallahi? Mu kama shi a mai bulala sosai ma. Domin ba maganan wanka ba ƙaramin abu bane. Sai ka gan wasu basa wanka, in ka gan su datti ko ina da su wuce ka hanya, za ka gan wani, wani kamsha, wani ah ƙamshi haka, zai iya sa mutum yai amai wallahi. Sai ka ga mutum yayi amai. Domin wannan mutum baya wanka, ka gan mutum na wari, domin yana sa mutum ya wari. Kaman mutum a misali bai wanka yau ba, gobe bai yi ba, jibi bai ba, to wallahi irin wannan mutum ya kamata a tambaye shi? Irin wannann mutum yana da babban matsala. Wallahi yana da matsala. Ya kamata a tambaye shi, ya san me ke damun sa, me yasa ba ka wanka? Me yasa? Ya gaya maka dalili ai. In ba haka nan ba a ce mutum da Allah ya hallice baya wanka. Haba, haba, haba. To ni dai ina wanka kullum, kullum nike wanka. Ina wanka da safe. Ranar da nike gida, inda ina gida in ban je aiki ba, ina wanka da rana sai da yamma kuma. In ka dawo daga aiki, in ka ɗan huta sai ka wanka kafin ka, kafin ka yi bacci. Yaya kamata mutum ya wanka kafin yayi bacci? Ba wai haka nan ba ka tashi kawai ka ce wai baza kai wanka ba. Ko waɗansu kuma wankan su sau ɗaya suke yi. Da sun yi da safe shikenan fa. Da sun yi wanka da safe shi kenan. Ba za su ƙara wanka ba. Ai wannan datti ne yayi. Domin in kafita akwai datti da zasu shigar ma jiki in ka dawo haka nan zaka kwanta da wannan datti. Ai wannan mutum yaya kamata a tambaye shi ai? Yakamata a tambaye shi? In baka nan ba yaya za ace wai mutum baya wanka. Kullum ana gaya maka ka yi wanka. Ba haka yayi. An gayama an gaya ma kullin ana gayama ba ka wanka. Me yasa ba ka yin wanka? Waɗansu suna haka nan fa. Wallahi za ka yi mamaki waɗansu suna haka nan. Wallahi basa wanka, da ka gaya musu sai wanka shi kenan. Kai da wannan mutum kun samu sabo kenan, kun samu saɓani. Ai wannan ba, ba a wasa da wannan. Ni dai in dai wallahi inda ban wanka ba, sai inga jikina ko ina na min kai, wallahi ko ina. Tabbas. To kawai ni dai bana wasa da wanka ba, bana wasa da shi. Allah. A ce wai mutum, sai an gaya ma kafin kai wanka? To ai irin wannan mutum bai kamata, bulala yake mata ma wannan mutum. Wallahi a kama shi a mai bulala sosai ma, domin ya gane ƙuran sa. Ya za a ce waɗansu ma ba ƙaramin yaro suke, ba ƙaramin yaro bane ba. Babban mutum zai haɗu, sai ka gan baya wanka. Kullum baya wanka sai an gaya mai. To kai babban mutum dai tijjio kaman kai, sai an gaya ma abin da mai kyau, abun, abun da ba, bai da kyau. Ai wannan ita ba, ba, ba yin wannan magana. Domin in mutum ya balaga ya san abun da, abun, abun ne kyau da abun da bai da kyau. Ya sani. Ba sai an gaya mai ba ai wannan tabbas ko ƙaramin yaro ma, da ɗan waye haka ya san abun da yana da kyau abunda bai da kyau. Yaya ka, ba ga, bai, bai kamata a gaya wai mutum kaje ka wanka ba. To waƴan su sai an gaya musu to mutum ya dage yana wanka kullum. Shi yafi musu.